Ice cream ina nake so shine strawberry kuma na kamfanin Fun Ice. Idan ina sha yana mun dadi sosai da sosai saboda su ice cream ɗinsu yana da matuƙan kyau, yana da kyau sosai in sun haɗa shi.